Ina amfani ne da hannu hagu ne, ni bahago ne. Duk abun da zanyi da hannuna, to da hannu hagu nake. Domin na fi jin ƙarfi a hannu haguna. Daidai da ɗaukan abu, da hannu hagu nake. Har rubutu ma, hatta rubutu in zanyi da hannu hagu nake rubutuna. Duk rubutun da zan yi da hannu hagu nake. Duk abun da zanyi da hannu hagu nake. Abinci ne kawai bana ci da hannu hagu. Shima din sai da na koyi rashin ci da hagu. Tomin da ko abincin ci da hannu hagu nake cin abinci. Amma tun da aka nuna mun bai da kyau sai na daure na dinga amfani da hannun dama wurin cin abinci. Indai zan ci abinci hannun dama ne amma dukan aiki da zanyi da hagu nake. Idan zan yi harbi da hagu nake, idan zan ɗauke, zan ɗiba ruwa, hannu hagu ne. Idan-- duk wani dai abu hagu ne. Domin hagu na, na fi jin ƙarfi. Hagu na ke da ƙarfi a hannun nake da ƙarfin hannu. Duk wani abu da zan yi to a hagu nake da ƙarfin shi. Sai sa duk abun da zan yi da hagu nake. Duk wani abu da zanyi a rayuwa na da hagu nake yi. Illa cin abinci, cin abinci ne kawai. Hannun da nake amfani da shi a kowane lokaci. Harta ko da ɗaukan abu ne irin ace in ɗauki abu da hannu ɗaya to hannu hagu zan sa in ɗauke shi. Idan kuma da hannu biyu zan ɗauka to wurin da yafi nauyin sai in riƙe shi ta gefen hagu, hannun hagu. Inda yafi nasara yafi nauyi sai in mai da shi ɓangaren hannu haguna. Don me? Hannu haguna nake da ƙarfi fiye da na damana. Sai sa nake amfani da hannu hagu kowane lokaci kuma ko a ina hannu hagu nake amfani da shi. Bana amfani da hannun dama in babu ina zuwa cin abinci ba.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin da zan zauna. Nakan ƙetarewa. Walau a ƙasa zan zauna ko a kan kujera, na ƙetare ƙafafuna. Saboda idan ka zauna da kaɗan jima a zaune, dole sai ka ringa yi ka na irin wadannan abubuwan. In ba haka za ka ji ka gaji da zama. Toh, dole sai ka na ƙetare ƙafafuwa. Amma in ka gaji kaɗan yi zama na wasu mintoci, sai ka gyara zama ko ka sauke ko ka ƙara. In ka ɗauka hagu ne ka sama dama, can zuwa anjima ko wasu mintoci ka ji ka gaji, sai ka ɗauki daman ka samu hagu. Idan ka magance shi ma kaɗan yi wasu lok- mintoci, za ka iya buɗe ƙafanka. Dama shi zama ya gaji wannan. Dole sai kana irin wayannan abubbuwan Muddin dai za ka zauna na tsawon lokaci, za karinga wayannan abubuwan amma indai zama ne ɗan wasu minti ɗaya, biyu, uku haka, to balalleil ba ne in ƙetare ƙafafuna. Amma indai zan zauna ne zamani na tsawon lokaci, to nakan ƙetare ƙafafuna domin jin daɗin zama da samun kuma na Za ka gaji da zama in kaɗai wasu mintoci. Dama ka sama hagu. Idan ka magance shi ma kaɗan yi wasu mintoci, za ka iya buɗe ƙafanka. Walau a ƙasa ko a kan kujera. In a ƙasa ne ma nakan, nakan ƙetare saboda a ƙasan nan za ka ji kawai da kaɗai wani zama na ɗan minti kaɗan, sai ka ji kana so kaɗan sai ke gyara zama ko ka canza zama. Saɓanin zama a kan kujera.

Ina yin addu'a kullum, kullum sai na yi addu'a. Ba ranar da za ta zo to ji ba, ta haka na addu'a ba. Domin ni musulmi ne kuma ma hasali ma dole, in dai kai musulmi ne, dole shi ma ka kasance mai addu'a musamman idan a wurin, yayin da kake sallah ne. Duk wani musulmi yana addu'a a wurin sallah. Sai dai in baya yi sallah to ko baya sallah, wani lokaci zai iya addu'a, zai iya makansa addu'a bare meyin sallah. Kullum sai na yi addu'a. Hatta da kwacci bacci in zan yi, sai na yi addu'a. Idan gari ya waye ma da safe, sai na yi addu'a. In yammaya yi sai na yi addu'a. In zan kwanta ma sai addu'a. Ni domin duk musulmi ma rayuwanshi yana kasancewa ne cikin addu'a kowane lokaci. Ko da yaushe, za ka kasance mai addu'a ne. Ba ka da wani lokaci da za ka ɗan lona haka, haka ka a ce ko a ce rana ya fito har ya faɗi, musulmi bai addu'a ba gaskiya yana da wuya. Sai dai in wannan ba musulmin gaskiya ba ne, ba musulmin kirki ba ne. Amma nidai ina addu'a kullum, sai na addu'a kullum. In gari ya waye, zan yi. Idan yammaye, yammaya ma ana da manajai, zan yi. Sannan idan na zo daman, addu'a yana daga cikin ibadarmu. Shiyasa kullum sai na yi addu'a kowane lokaci. Ko zama zan yi, sai na yi addu'a. Saboda addu'a abu ne mai kyau. In dai kana addu'a to ka ringa samun nasara a rayuwarka nan, sannan za ka ringa ganin sauƙi cikin rayuwanka. Za kuma ko wanda addu'ar da kake yi. To ya sai sai ka kasance ne kowane lokaci ina cikin addu'a ne. Kowane lokaci sai na yi addu'a. Idan bacci zan yi ma, idan ma zan fita ne, sai na yi addu'a. In zan bar gida ma, sai na yi addu'a. Ko wani wuri zan je, sai na yi addu'a kafin in je. In na fito daga gida, zan yi addu'a. Hatta in zan shiga gida na dawo daga wani wuri, sai na yi addu'a. Na kasance ni mai yin addu'a ne akai akai. Ko kuma in ce a ko yaushe ina yin addu'a ne.